Nakan zauna a Kishin Gidi, wani zubin kuma nakan zauna a kwance, babu yadda bani zama gaskiya.

Nakan kalli inuwa ta da asuba hanyar da zan wuce in je masallaci na yi sallah. To idan ina tafiya, inuwa ta tana bayyana a wajen.

Gaskiya ba ni da wata alaƙa ta kusa ko ta nesa da kofi. A zahirin gaskiya ne na fi son shayi gaskiya, na fi jin dadin sa.

Shawara guda ɗaya naka bayarwa idan ka tambaye ni. Idan har kuma ba ka tambaye ni ba, ba za ka ganni kusa da shawar warin ka ba.

Kwata kwata bana zama a kan gwiwa, nakan zauna ne kawai lokacin tahiya idan na yi sallah shine na ke zama kan guiwa.

Teburi ne wanda akwai kwamfuta a kan shi da kofin shayi da sauran abubuwa na aiki a ofis.

Gaskiya gidanmu babu wani tsiron da aka shuka, ni dai da hannuna ban shuka shi ba, sai dai in ga kamar wasu sun fito da kansu.

Ai indai kana son zaman kanka da lafiya a tanani na dole ka buɗu wani tsari da aiki yazo da shi. Don gaskiya ina bin ƙa'ida sosai.

Farko kullum idan kazo zaka kunna kwamfutar ka, ka duba imel idan an samu saƙo ka tura wa mai gida da shi muke farawa.